A gaskiya ni dai a gurina, in an ce, wacce rana ce mafi kyau a mako, a matsayina na wanda aka fi sani da Hassan, zan ce ranar Litinin. Dan ni a gurina babu rana mafi kyau a mako irin ranar Litinin ko kuma mu ce ranar Juma'a, wasu kuma su ce ranar Lahadi wanda aka fi sani da Sunday. To amma dai ni zan ce ma babu rana mafi kyawu a gurina irin ranar Juma'a da kuma rana ta Litinin a cikin mako. To a gaskiya dai rana ce wanda muke zuwa masallacin Juma'a, muje masallaci.

To a gaskiya dai ni zan iya cewa eh abincin da na fi so na fi ƙauna gaskiya babu kaman irin kaman taliya haka da kuma macaroni gaskiya. Saboda me ne nafi son yin wannan abincin ba wani abu ya sa ba domin shi kalan abinci ne wanda duk wanda ya ci kalan wannan abincin za ka tarar da shi in.